Yaya kake jurewa zafi? Zafi dai ina jure mishi dai dai gwargwado. Amma dai musamman lokacin idan dare yayi zafi ya fi takura mun wanda shine yake ɗan bani wahala wajen duriya. Amma kaman zafi na gari wanda rana ke yi wannan nai ina jure mishi dai na yi ta activity. Sai dai wani lokaci wannan zafin yakan ɗan saukar mani da ciwon kai. Sannan shi kuma zafin dare yakan sa mini, yakan sa mini bayan ciwon kai. Zafin dare yakan sa mini, yakan sa mini ciwon kai da zafin jiki yake yana zama wani kuma yakan hana ni bacci. Kuma yana hana ni bacci. Amma dai zafi na yau da kullum wannan ina kokari ina. Wasu abubuwa waɗanda suke ɗan taimakawa wajen zafi musamman na farko ina ɗan yawan ina da fanka wanda nake kunna ta a ko da yaushe. To wannan yana taimakawa wajen rage mun wahalan da zafin da zai sa mun. Kuma tun da kaman mu nan tunda ba mu da wuta ka ga manajin zafi yana wahala. So muna amfani da solane muyi wannan maganin wannan zafin. To wayannan dai sune kaɗan daga cikin abubuwan da muke yi domin in jure ma zafi.